Lokacin da nake jin damuwa zan zauna in natsu in yi tunani akan damuwar da take damunana. In ga in zan samu shawarar da zan cire makaina wannan damuwan ko kuma in tashi in yi dogon tafiya. Ina tafiya ina tunani har in samu abin ya bar raina. In kuma ina da wanda za mu zauna muyi magana sai mu zauna muyi magana ta fahimta.

Furen da na fi so ita ce fure ta fulawan ros. Tunda zan iya amfani da ita in ba masu ya, kuma duk wacce na ba na san za ta ji daɗin wannan fulawar furen da na ba ta.

A'a gaskiya bana amfani da matashin wuya. Eh, irin matashin dai da nake amfani da shi shine wanda yake akan gado. Zaka iya sa shi kai matashi da kai ka kwanta in za ka yi bacci kenan. Amma wani matashi da ake sawa na wuya ƙila wannan na marasa lafiya bana amfani da shi.

Na fu san shayi gaskiya akan kofi. Dan shayi in ka sha shi za ka ɗan ji wani ɗan natsuwa ya shige ka amma kofi in ka sha shi dole za ka ga idan ka ya buɗe za ka nema ka ce za kai ta aikace-aikace amma shayi ana shan shi lokacin da rai ke a natshe.

Babban nasarar da da muka samu a aiki shine na fahimtan mu da gwamnati ta yi ta tabbatar da cewa mu ma'aikatassu ne. Duk wani abin da ya kamata a ce an yi, a ba mu na fahimta da a kai na mu an ba mu.

Na fi son taksi gaskiya akan bas, sabida yafi sirri. Za ka zauna kai kaɗai ba wanda zai dame ka. Za ka zauna ba takura. Za ka je inda za ka je ka dawo. Kuma a kan bas dole ka na zaune wani za ka matse, wani zai danganta ture ka. Kila ma ka zama na ka na tsaye ba za ka samu sararin hutawa ba.

A haba dai, ai gara miya mai zafi akan mai sanyi sabida ko a kimiyiyyance miya mai zafi yafi mai sanyi lafiya. Ko likita ma ba zai baka shawaran kaci abinci mai sanyi ba, ba lantana miya mai sanyi. So gara dai miya mai zafi da akan miya mai sanyi.

Eh gidan abincin da na fi so gaskiya ba wai gidan abincin da ake samu a ko'ina bane. Irin gidan abinci ne namunna na gargajiya wanda za ka je kaɗan bada kuɗinka ƙalilan a baka abinci mai yawa ka ci, a baka ruwan ka sha ka tashi katashi ka tafi.

A to ai in ka je wurin aiki babu maganan hutawa ai. Eh to amma kuma lokacin da za ka huta, ki da lokacin da ba ka da wani aiki da yawa. Irin ɗan tsakanikanin ayyukan nan sai kaɗan zauna kaɗan huta. Kilama mabi wurin aiki za kaɗan samu kamar yammantina. Ɗan tsakanikanin aikin za ka huta.

Ai wurin ijiyan kuɗi babu inda ya wuce ka ajiye kuɗinka a banki. Inde a ma'ajiyin banki nan ne dai za ka je ka ajiye kuɗinka. Amma maybe ka ce za ka ajiye kuɗi a ƙarƙashin gado ko a ce za ka ajiye kuɗi a gida du ana ajiya amma gara dai ka kai shi ma'ajiyin shi.

Tofa! 'Ya'yan itacen da na fi so gaskiya, na fi son 'ya'yan itacen lemu. Ina son lemu sosai, yanda zaka ɓare shi ga zaƙi ga kuma lafiya a jiki. To gaskiya lemu a cikin 'ya'yan itace nafi son shi.

Eh to don kiyaye lafiya gaskiya ai baya wuce abubuwan da dai muke gani yau da kullum. Ba za ka je ka sa kanka a hatsari ba. Abinci kar ka ci mai sanyi, kar ka je ka tsallake, kar ka je ka tsallaka titi ba tare da dubawa ba, kar kuma ka je ka sa kaya mai datti ko ka je wuri mai datti ko ka ci abinci mai datti. Abubuwan dai suna nan da yawa.

Eh to jira a layi a tsanake dai za ka jira a layi. Ba za ka ce za ka yi hayaniya ba ko za ka yi wani abu dai. Za dai ka natsu ka tsaya a layi ka jira har layi ya ja ya zo lokacin ka sai ka yi abin da za ka yi. Amma a jira a layi ai ba za a yi wani tashin hankali ba.

Eh to maganar inganta aiki baya wuce ka zauna kayi aiki da zuciya ɗaya ba tare da wani hainci ba. Kai kanka zaka iya zamana ka zauna ka ƙara ma kanka fahimta na wannan aikin shine zai ƙara ma aikin ka inganci sosai a matsayin rayuwa dai abubuwan da take yau da kullum.

Eh, ina yin waƙa cikin zuciya amma irin lokutan da za ka ga ƙila kana zaune ba abun da kake yi, kana ƴan tinane tinane sai wata waƙa ta ɗen shigo zuciyarka sai ka dinga rera ta. Ba za ma ka san lokacin da kake rera ta ba amma hakanan za ka dinga rera waƙan a zuciya.

A to mukullai akwai dai ma'ijiyan su a saman teburi dai ake ajiye mukullai. To zaka ajiye mukullan ka a saman teburi yanda baza su ɓace ba. In ka dawo zaka ga inda ka ajiye su. Ba sai in ka tashi fita ba kai ta nema nema ina na ajiye mukulli ina wannan yake ina wancan yake.

Mataimakin murya ina amfani da shi amma ba irin yanda ake tunani ba. Mataimakin murya sai dai in zanje inda akwai jama'a da yawa shine zan zauna in ɗauki mataimakin murya yanda kowa da kowa dake guri za su ji. Amma gaskiya ban cika amfani da shi haka sosai ba.